Eh ina farkawa kullum, yaushe kake farkawa? Kullum farkawa kullum ina ya danganta, wani sa'in ya danganta da sanda na kwanta kuma da abinda zanyi in na tashi. In dai ba wani aiki zanyi ba, aiki mai wuya ba to ina farkawa ne da wuri in kuma, ko kuma ina da aikin da za'a ansa da wuri wuri wuri wuri to zan farka da wur wuri dan saboda in amsa aiki. Amma kuma in de ba wani abu ko kuma wani abu zan yi na safe daga cikin aiki na ba, to gaskiya ba na farkawa da wuri ina farkawa latti ne sabida, sabida yafi mun. Amma in dai ina da abun yi ina farkawa da wuri wuri ne in tafi. Amma ko in ban da abinyi ba na farkawa da wur wuri. So ya danganta da abinda zan yi da kuma yanayin kwantawa na ina kwantawa da wuri ne zan tashi da wuri kuma dai ina kwanta kuma ba da wuri ba wani sa'in na kan tashi ba da wuri ba ko ko ina da abun da zanyi da safe ko a gida ko a wajen aiki ko kuma in ajiye alkawari da wani cewa zan tashi da wuri. To kullum gaskiya bani da takamaiman lokacin da nake tashi. Ya danganta da abinda nike yi da abinda kuma zanyi a rana. Ranar ya da kama ne in tashi da wuri don saboda in yi abinda zan kammala abun. In ya kama ne sai ya kama ne zan yi abubuwa, zan yi abubuwa in ya kama in zauna ne in tsaya sai na, sai na tashi daga bacci kamun. A wannan to ya danganta de wani sa'in in tashi har karfe shida sai in tashi. Karfe bakwai in ce to ni banda takamaiman lokacin da nike, da yaushe da yaushe nike abunnan ya danganta da abinda zanyi ranan da yanayin aikin da zanyi, idan ni zanyi ko na ga ranan ba abinda zanyi. Wani aiki sai in kwanta mana ko tashi ko na tashin ma ba ran fito ba. Amma in dai har na tashi da baccine tun daga asuba zan tashi amma kuma in yi abinda zan yi in tashi gabaki ɗaya daga gado shine wuraren ya danganta karfe goma, karfe tara wani sa'a ma har karfe shida. Amma kuma in ba abinda zanyi to tun karfe goma ma da wani abu za kaga na tashi a gida.

Eh, zama na da tsayuwa na ya danganta da me nake yi. Ina son tsayuwa in ina aikin da ya kama dole ne in tsaya. Kuma aikin da ya kama dole zan fi nisuwa in yi da kyau, in natsu cikin kwanciyar hankali in yi. To gaskiya ba ma sai angaya min ba zan zauna. Kuma aikin da ya kamata ni fa sai na tsaya a tsaye. To gaskiya ina tsayuwa ne amma kuma hakanan irin bana yin komai. To in tsaya, in zauna kai a buɗe in natsu saboda hakanan dai ba ka yin komai, kai ta tsayuwa ko kai bara ka ji daɗi ba. Amma kuwa akwai abubuwa da yawa da za su saka tsaya, akwai abubuwa da yawa da za su saka ka zauna. Wani kuma wanda yake sashi tsayuwa sabida yanayin aikin shi. Wani aikin shi dole ne ko ya ƙi ko ya so ba zai iya zama ya yaba dole sai ya tsaya a tsaye. To ni dai tsayuwa na ya danganta da me suke yi kuma me yanayin aikin nake yi. Amma indai bana yin komai zan zauna ne, na fi son in zauna. Na zauna bana yin komai to na fi so in zauna, in yi abu komai zanyi a zaune nake yi. Amma kuma in ina da aiki da ya kamata ya tsaya, ya tsaya ya yi. To gaskiya zan tsaya ne. To gaskiya maganar zama na ko tsayuwa ta. Gaskiya duk ba wanda nake so a ci, ita shi wanda nake so a ci sai in ya kama. Wani zaman yana kama ne dole sai ka zauna. Wani kuma tsayuwa yana kama ne dole, dole sai ka tsaya don sabida yanayin aiki da abubuwan da muke yi. Wani kuma, wani kuma tsayuwan, wani kuma yana kama yanayin aikinka. To wani zaka ga aikin shi dole sai ya zauna fa, dole sai ya zauna don in ya ce ma zai tsaya b be rai yu ba. To gaskiya wani kuma to gaskiya sai ya zauna zai iya yi. Sai ya danganta gaskiya sosai da irin aikin da kake da kuma me kake yi. Idan kai aikinka na zama ne to dole daman ko ka ƙi ko ka so ka son zama dole ka zauna aikinka. Wani tsayuwa ne dole ka aminto. Shiyasa ni gaskiya na son yi ya danganta da yanayin zama, da yanayin aikinka. Wani zai tashi tsaye ya yi ta aiki, wani sai ya wuni yana aiki a tsaye. Wani ko wallahi ba rai iya ma ko awa ɗaya a tsaye ba saboda bi saba ba. To yana danganta da yanayin sabon da ka yi ma wa gun aikinka. To amma hakanan dai mutum na tsaya tak kamar sanda gaskiya ba na yi amma indai abu ta kama aiki nake yi sai in yi ma tsayuwa daga safe zuwa dare. Zan iya, zan iya zama daga safe zuwa dare. Ban yi tashin yin aikin sama da ƙasa ba amma wai indai zauna don saboda ya zaman to aikin zama ne zan yi to zan, zan kai ma fiye da lokacin da mutane ba su zata ba indai zama ne. Amma kuma indai kuma tsayuwa ne shi ma haka. Duk wanda ya danganta amma kuma in ba na yin komai, ba aikin baƙi ba na fari to daman ni na fi son na zauna na natsu a buɗe. Ina son zama na natsu a buɗe indai bana yin komai, bana yin aikin fari, bana yin aikin baƙi. Da zarar na zauna za ka ga na nitsu. To haka nake so. To wani ya ce ace dai zama ko tashiwa na tsaye ya danganta da wani irin aiki ne. Aikin da ya kamata in zauna ne zan zauna. Aikin da ya kamata ya tsaya ne zan tsaya. Kai amma aikin da ya kamata nima in kwanta zan kwanta in kuma bana komai daman zama ne. Tashiwa na da tsayuwa na ya danganta da yanayin abin da nake yi.

Gaskiya ina yin kiran bidiyo. To mutane yanzu ba saidai a yi sha'ani ba. Ina yin kiran bidiyo idan ya kama ne ayi koda dan kasu, koda dan wanda zan mawa yace yana son yin bidiyo tunda ni ina yin kasuwanci ne. Yanzu kuma duniya ba yadda wani sa'in saboda ko ni ne, bazan ji haushi ba dan saboda duniya baya akwai yin cuta in zai ba ni aiki ko kuma yana so ya tabbatar da ya aikinsa yana yi, sai muyi kiran bidiyo. Kuma haka nan don jin daɗi ma ana yin kiran bidiyo ne don mu gaisa dai mu tabbatar dai muna ganin juna. Nayi, ya danganta da me yake sani kiran bidiyon. Kai, hmm manta kawai ka bari wayansu se a hankali ni nama ji mamaki kuma ni wallahi abinda ya sani farin ciki ko titin nan da suke yi. Naga sun sa mai kuma dutsina Ka ga yin serious? Wai ya kai ina ne? Ni har yanzu ban san ina fa ya kai ba titin. Ya kai ina? Ya dade mana ba tun haka na farkon nan da sukayi ba, har ruwa ya kwashe duka jan ƙasan kamar ba'a taɓa zuba jan ƙasa ba. Wannan titin da aka yi a ɗakin bishof. Eh. Wannan titin na ɗakin bishof. Eh na gane titin. Kasan ainihin titin na ina ne? Na ina ne? Ainihin titi shi ne na dinga yanka wasu. Ok. Ta yaya can ya yi ɗakin bishof. Ok. Ba'a yi shi ba sai wannan shekarar. Hai! Ni ma dai abin ya ban mamaki. Wa yayi wannan gun nan? Ni ka san me ya ban mamaki, gun nan fa da ya zai zai yi fa kamar ba'a taɓa yin zuba ƙasa a kai ba. Abin da aka zuba ƙasa a guraran. Ni ma na ga alama, na ga, na ga dutsina aka sa yanzu. Don ba su ɗauke tsunan Wallahi na ga dutsina. Ka ga wannan titin? Wallahi ya yi kyau. Waye ƙarfin aiki. Waye ƙarfin aiki. Ok wannan Abdu? Ok mili, ok su nan su suka, su ne masu abun nan, su ne ma? Tuƙa motar shi wani mai ɗinɗaki a shi zai zo yayi. A to? Aaa Abdu yake hawan motan? Eh to. Allah sarki to, kafuwa ya samo me kenan. Ka san- Ni ban haɗu da awon wannan kamfanin ba. Ni ban san yana kamfanin faɗaɗaɗɗiya ba. Gaskiya ko, ok su aka ma ba ma wa contract ɗin. Eh. Ok Allah sarki. So ya danganta da yanayin kiran bidiyo. Dan in yi kiran bidiyo, ina cinikayya saboda a yadda da ni. Ko wannan wanki ba ta ciniki. Ko in ba a yadda da ni ba, wallahi dole sai ka yi voice aka. Wani aiki ne ake yi ma wa AI. A tambayaranka ka ga ga abun nan mintuna yan na tafiya ko? Ka ga yana tafiyai kuma ka ga tambayar da aka mun, ka gan shi a sama ko? Dan zan dinga yin bayani a kai. Kana yin kiran bidiyo, bidiyo ka gani, to sai ka ɗan yi bayani a kai dai. Ai barata ma ganniba. An saba irin wannan sai dai wani ikon Allah. Ya danganta da yanayin bidiyon da nake ciki. Ka faro. Eh. O kuna amfani da abar rake ne. Ya hau lodin. Kuna amfani da abar rake ne, ya hau lodu a. Ok. To wallahi ya danganta da yanayin abun da nake yi. Bidiyon idan mutum ba su yadda ba, to za a yi. In kuma sun yadda ba za a yi ba. To gaskiya ya danganta. So ni dai ina bidiyo da mutane, yaran ayi da ƴan aiki saboda in muka yi bidiyo da su, sai su ganni in gansu. Wani kuma don jin daɗi abokan arziki. Wani kuma na ƴan mata don saboda dai harkar soyayya. To za ka yi bidiyo ku ga juna don ko da kowa ya ji daɗi. Kun daɗe ba ku ga juna ba, to ka ga ko da bidiyon nan ka ɗan jin daɗai ba. Ido da ido bane yadan sa ka ka dan hankalinka dai ya dan kwanta kaga mutum kwana biyu baku gaisa ba to haka ne.

Eh, dukansu dai ina son su, ba wanda ba na son su. Ba wanda ba na so. Ina son, to shi son bas ko tagzi, bas ko tagzi. Bas ko tagzi ya danganta. Ya danganta. Shi bas ya danganta. Me kake ina za ka je? Don wani akwai wani tafiyan da aka siya, wani tafiyan tagzi ne kawai zai ma tafiyan nan. Wallahi wani tafiyan tagzi ne zai ma wani tafiyan bas zai fi ma wani tafiyan ya danganta da inda za ka je. Wani tafiyan ko kana son tagzin dole ka hau bas. Wani tafiyan ko kana son bas dole ka hau tagzi. Ya danganta da ina zan je, me zan yi. O maya nake sauri saboda dukansu dai, dukansu ba tagzin ba, ba bas, inda ba wanda ba na so. Sai dai indai abu bata kama wanda zan hau ba. Na gaggara ne, ba na gaggara ba. To dole ni ba wanda ba na so kuma ba wanda ba na hawa. Dukansu dai ina hawa. Inda za, indai ya zama za su biya mun bukata. Ba wanda ban so dukansu dai ina so ba tagzin ba, bana dukansu. Ina son su kuma ina amfani da su. Saboda wanda ya kama shi zan hau. Shi zan, shi zan hau ba tare da bata lokaci ba. Shi zan hau kawai kai tsaye bas din ne, tagzi din ne dai shi zan hau. Ya danganta da gunda zan je kuma da me zan yi. To abin da ya kama dole ne tagzin zan hau to haka zawa. Inda ya kama bas dinne to bas zan hau. Wani wani titi kamar min cewa ga wanda nake so, ga wanda ba na so. Dukansu duk ina son su kuma ina amfani da su. Saboda ina amfani da su. To, bara ka ce mun don saboda ina da abu gaggawa ko kuma ga abin da zan yi cikin lokaci kadan ba. Saboda wai bana son bas sai in tsaya ina jira har lokaci yazo ya kure saboda ni bana son bas. A'a, do bana, doga a gona duka wa'inan tun da dai har za su. Indai bas din zai je gunda ni, tagzi zai je to zan je, zan bi shi. Am, tagzi zai je gunda bas zai je, duk zan bi shi. Makala daya ne da zai sa ni dabarar so daya daga ciki ba. To irin ingun da zan je to zan ce bana son gun. Kur'ani dukkansu guda biyun nan, dukkansu duk ina sonsu. Zan iya hawansu a ko da wane lokaci. Zan iya hawansu a ko da wane lokaci ba tare da bata lokaci ba. Zan iya hawansu. Don so na hau da daddare, na hau da rana, dukansu. Inda za su biya bukata, zan hau su. Ba kaga ban hau ba to da ba man bara su biya bane to kaga duk abinda bazai biya maka bukata ba ana lissafa ba. Ba da hauwa ce. Ai, yanzu zai biya mun bukata. Hada man za ka wuce kai abin da za ka yi, ka yi bukatunka da shi. So, to miyagun na da wa'inan guda biyun. Ba wanda zan ce ni ayau bana son shi dukansu. Dukansu guda biyun bas ne ba, bas ba. Duk ina san su kuma suna biya mun bukata. Da abin da zai biya mun bukata, ina son shi. Ina amfani da shi. To, haka gaskiya nake. Ba bas amma bas ne duka dai ina son su. So haka abun yake. Duka guda biyun ba wanda ba na so. Bas tagzi din duka ina sonsu ma zan iya hawansu ba tare da inda iza su biya mun bukata su je gunda ni nake so.

Gaskiya, ni bana kallo. Abin da ya sa ban da kallo ina da dalili mai ƙarfi. Daya ya sa bana son kallo dalilina shine ko. Ina ganin fitowar ranar nan ina kallon shi zaimin illa duk wani abuma da ya danganci zafi. Lokacin zafi ne zafi. Na cika shiri na kiyashi. Ina kalla fitowar rana idan saboda ka samu fitan iri. Ranar ya yi yawa. Gaskiya dole mu yi amma dan ranar ɗan ranar ko'ina ka je. Koi rana ya yi yawa gaskiya bana son rana. Rana ko dan dere dere ne. Na san shi zan shige shi. Ma yin abubuwan da zan yi. Amma rana ko baiyi yawa ba, to baruwana. Amma rana ya yi yawa, gaskiya bana shigan shi bana ciki da shi. Amma rana ɗan daidai gaskiya zan iya kallo. Amma masu aikin kafinta abin da ya zafi. Zaran yayi zafi kuma. Gaskiya ana bari dai amma ko rana baiɗayi zafi ɗan daidai daidai to gaskiya ina kallo. So ya danganta da yanayin zafin rana da ranar ya ɗan fara yin zafi. Gaskiya barin kalla ba amma rana ɗan daidai daidai gaskiya ina kallo sosai ba tare da ɓata lokaci ba. Amma ranar ko innaga ba zafi zan kalla ba dai kallo ba ma saman saidai in ɗan shiga ciki. Kalla gaskiya ban iya amfani da shiga cikin ranar yau ina yi amma kallo gaskiya barin iya yi ba koma bazanyi yaba. So haka yake ya danganta da yanayin abin da yake faruwa. Lafiya ƙalau, ya aikin. Ya danganta da abin da, da yanayin ranar yake. Inde rana mai zafi ne gaskiya bana shigan shi amma rana ɗan daidai daidai ban shigan yi abubuwa ma. To kallo kawai in ta kalla. Rana gaskiya ban cika yi ba. Idan ki ka san rana ba sai dai in bai da ɗan zafi zafi. Kamun dai ya fara zafi zafin nan. Zan iya shiga ƙananan dubu dubu. Zaran ya fara zafi. Da dama bana ciki ma baran yi ba. So hakan yake ya danganta da ni zan yi. Na ranan, na ranan bai wani zafi sosai. Abun nan kuma ana sanyi sosai sai ranar ɗan tashi ban shiga saboda in dan ji dumi kamun ko kasa suyi ta ko wani abu.

Dukkan su duk wanda ba na so fensir ko alkalami ya danganta da me zan rubuta da shi. Fensir in ya danganta cewa rubutu ne na gani wanda ko zane-zane to ka ga daman dole ya yi amfani da fensir. In kana so ka ji daɗin zane-zane a matsayin ka wanda ka kware de a yin zane-zane ko ƙwarewa dai iya ƙwarewan ka a zane-zane to fensir ze fi ma daɗi. Koda an samu akasi ka samu kunkure ka goge a lokacin ka kara gyara. Dan wani gyaran ma da goge wa ma se ya zamamma wani abun nan wani kwalliya a cikin abun nan ya ƙara ma abin kyau. Dukda dai ba kowanne abu bane in ka goge zaima abin da kake so to ya danganta. Shiyasa ni a gani na wannan duk wani abu duk cikin su guda biyu ba wanda bana so. Sai kuma yana yin amfani ne ya danganta da a lokacin wanne nafi so nayi amfani da shi. In rubutu ne zan nema in de rubutu ne dole zan nema alkalami. So alkalami da alkalami to shi zanyi amfani da alkalami. In de wannan na bin rubutu ne dai kawai ba zane-zane ba. Amma kuma abin ya kama na zane-zane kaga dole in yi amfani da, da fensir. Amma kuma abu in dai ya kama ba na zane-zane ne, abu ne dai kawai wanda dai za ka dai yi ba marabar shi da dai kawai dai rubutu ne dai kawai. To ka ga dole ko a makaranta ko kuwa ba a makaranta ba ko gun aiki za ka rubuta wa mutum wani abu indai har muddin dai abun ba fens ba, ba biro bane bara ka ji daɗin rubutu ba. Rubutu ne da ba goge ba ake so ya yi ba ko kuwa wani abu ya mafi kuma daɗi ma ka rubuta wa mutum abu da biro ka ba shi. Ka fi daraja wannan kuma. Kuma ka samu ka rubuta wa mutum abu da fensir to gaskiya bare ma yi kyau ba kuma bai kamata ba ma. A taikace dai amfani da fensir ko biro ya danganta. Yawan na, ina ƙwarawa ba? Ya danganta, zane zane ne kaima basai an gayanma ba kaima kasan ya kamata kayi amfani ne da biro kuma abin da ya kama ba zane-zane bane. Rubutu ne ko saƙonni za ka tura ma wani ko kuma lissafin wani abu za ka ma wani to ba sai an gayamma ba kai ma dai ya kasan ya kamata ka yi amfani da biro. Na yatsa alkalamin rubutu kenan to amma kuma abin da ya kama na zane-zane ne. Zana wancan ka zana wannan to ya kamata ka. To duka guda biyun dai suna da amfani ya danganta da kuma a lokacin da kake so ka yi amfani. Kuma me zaka yi amfani da shi a lokacin da shi. In wani abun za ka zo gaskiya wani abun za kaga kai kanka ba sai angayamma ba kasan a lokacin fensir ne ze ma magani. Abun to bari ka ce ba ka san ɗaya ka bar ɗaya ba. Dole kaso dukan su tunda dukkan su duk suna da aikin su kuma a ko wani lokaci za kaga zaka bukaci aikin su. To daman kawai mafita shine daman dukansu kadai ka ajiye su yazaman to kana tare da su ka ajiye. To da fensir nan da fensir din da alkalamin duka guda biyu bawanda basu da amfani. Dukansu suna da amfani to dai shawara shine mutum ya riƙe dukka guda biyun ya ajiye, duk sanda ya bukaci ɗaya daga cikinsu sai ya ɗauko. Amma wancan sai ka ajiye amma ka ce wai ba ka san ɗaya ka bar ɗaya. To gaskiya dole wata rana sai ka bukaci ɗayan. To in dai sai dai in ba rubutu kake ba ko duk iya ran daɗewa duka sai ka bukaci duka guda biyu to ni dukansu ina son su bawanda ba na so daga ciki. To dai ya danganta da yanayin aikin da za ka yi da shi. To in dukansu suna nan ka so su ba laifi bane. Amma ka ce dai wai ɗaya daga ciki ka fi so ni a ganina ma shine laifi. Amma in dai ka ce dukansu, dukansu ace ɗaya kawai kake so ka bar ɗaya laifi na. Amma ko kuma ka ce dukansu kana son su gaskiya ba laifi bane saboda za ka dole dukb iya daren daɗewa yau gobe jibi gata sai ka bukace shi. Dole ne sai ka bukace fensir. To ni dukansu ina son fensir da alkalamin dukansu bawanda ba na so.